Ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Duka ko wanne ina yi, duk ina yin amfani da su, da cokali da hannu.